Ni ba zan yi karya ba fa. Ni ban taɓa tuƙa mota ba, ni ban iya tuƙa mota ba. Amma yaya na ya fara koya mun yanda za'a tuƙa, yadda za dinga tuƙa mota. Amma ni ban iya ba amma zan koya. Yau ko next year zan koya.

Gaskiya ni ban san sau nawa ba nake wanke tufafina. Dan wasu lokuta kamar ran Juma'a ina wanke tufafi na, kuma ran sati ina wanke tufafi na, kuma ran Lahadi. Zan iya cewa son uku ne.

Ai ni ban iya rubutu da sauri ba. Abin da nake yi shi ne idan nake ina so na yi rubutu da sauri, zan dinga yin kamar ina wasa. Abinda zai iya sa, ni ban iya rubutu da sauri amma abin da zai sa na yi rubutu da sauri shine na yi kaman bana so na yi rubutu.

Gaskiya dai ni ina sa uniform sosai a wurin aiki amma bana son kalan uniform na aikinmu saboda uniform ɗin ja ne da pink ne ko black. Zan dinga sa sosai amma tunda ja ne bana sa sosai.

Gaskiya abunda zancewa, zance shi ne ina kaiwa gidanmu da mota. Saboda akwai wani abokina da yake da mota, shi ne yake kai ni gida. Daga ko ina da zanje shine yake zuwa yana kaini gida.

Ni gaskiya nafison tufafi na zamani kaman su LV, su Gucci, su Adidas. Abunda nake so na dinga so ina son kalan tufafi ɗinnan nake so. Bana son tufafi na gargajiya. Tufafi na turanci nake so in dinga sa.

Gaskiya lokacin da nake hutawa a wurin aiki shine da daddare saboda kullum a cikin aiki muke. In dare ne ya yi lokacin da muke hutawa a gurin aiki da safe da rana yamma aiki muke tayi a wurin aiki.

Gaskiya ni ina goge haƙorina sosai fa, saboda idan zan je gurin budurwa na, zan goge haƙorina. Idan na tashi da safe, ina goge haƙorina. Da yamma da zan je na yi sallah kuma sai na goge haƙorina. Ina goge haƙorina kullum.

Gaskiya dangantaka na da shugaban aikina shine, munayi kaman ahali saboda ni ina ganinshi kaman shi yaya nane a wurin aiki kuma shi yana ganina kamar ƙanin shi. Muna kusa sosai.

Gaskiya, burina aiki shine na zama manaja gun aiki, na zama babban, mai babban mukami a gurin aikin mu. Amma ogana suna min wulakanci Allah, ba zai so ya bani manaja ba. Ni ban san me yasa ba.

Gaskiya wasa da na ke son yin sosai da soso shi ne wrestling. Kasan ni na so wasa wrestling so sai da boxing amma bana da lokacin yin wasan. Saboda gun aiki da makaranta da nike zuwa.

Gaskiya, ina zuwa kasuwa ba kullum kullum ba, sai dai ran sati da ran Monday ina zuwa kasuwa in siya abinci. Hmm, zan iya cewa sau biyu nake zuwa kasuwa.

Gaskiya ni ina son shan ruwa sosai. Idan zan je aiki da safe zan sha kofi ɗaya. Idan na dawo daga, in na je aiki kuma zan sha kofi biyu a aiki. Kuma ina dawo da yamma zan sha kofi uku.

Ai ni ɗan makaranta ne ai. Eh ina karatu sosai kafin na kwana. Kuma wani lokaci za ka gan zan iya, zan dinga karatu ka gan na yi bacci a kan littafin da nake karatu.

Ni nafi son biki da kowa da zai halatta kuma biki din a dinga mana nishaɗi a cikin bikin. Kowa da kowa yana nan, baba, kaka, ƴan uwa, ina son biki da yake da nishaɗi sosai.

Ni kullum nake duba saƙonnin aikina, dan ana tura mana saƙo a gurin aiki sosai. Ana tura mana saƙo a ringa gaya mana bayanin yanda aiki yake ko an ƙara mana salari ko ba a ƙara mana ba ko za a cire wani abu a kuɗin salarinmu. Abun da ya sa na ina dubawa saƙonnin aiki sosai.

Gaskiya idan zan ce maka mu talatin ne a danginmu, ban ma karya ba fa saboda danginmu muna da yawa sosai. Muna da yawa kuma muna cikin gida ɗaya tare da kowa na yaren mu.

Idan ni ina son hutu, inda nake tambaya izini shine a gurin aikin mu zan gaya ma supervisor ɗina, sai supervisor ɗina ya je ya kai ni gurin manager. In na je gurin manager, shi ne zan yi magana da manager sai manager ya ce mun, to za a ga abunda za a iya yi. In haka ne nake tambaya izinin hutuwa a gurin aikina.